Ni a wurin aikina zuwa nake in siyo in zo da shi wurin aikina inci. Saboda ni dai gaskiya ba mutum ne mai son hayaniya ba. Idan na siyo na zo da shi wurin aikina ina ci nakan kira abokan aikina domin su ma su tayani domin in samu albarkacin su.

Eh ina sa turare sosai sosai amma ba a kullum ba saboda wani lokacin turaren zai ƙare kafin in siyo, dole zan fita haka. Amma dai ina sa turare amma ba kullum kullum ba.

Mm, gaskiya ne akwai mutane da yawa a ƙarƙashina. Ina jagorantar su ne a hankali kuma ina kyautata musu domin ina so su ma su girmama ni kuma ina tausayin su.

Sai ina son launin kore. Ina son kore sosai sosai. Saboda kore abin so ne.

A'a gaskiya banida shi. Banida wifi a gidana. Gaskiya babu. Da data, normal data nake amfani.

A'a ina ajiye makullai na a kan durowa, a kan durowa nake ajiye makullai na saboda na fi so in na tashi na san inda na je shi ko in ɗauka.

Na fi yin cajin waya ta da daddare daga irin sallah ishai zuwa karfe 11:00, 12:00 saboda lokacin ina aiki a lokacin wurin aikina in ina aiki ba na bukata ɗaga waya a lokacin na ke sate caji amma ba wannan lokacin ba duk lokacin da ka kira wayana zaka iya samun ta a hannuna.

Kai sosai banaso da ina ke iyalina girk, ina ƙwalla idan hayaƙin albasa ya shiga mun ido. Hawaye makam sosai sosai inayi tabbas inayi.

Na tabbas na kan kalla madubi sau ɗaya, sau ɗaya musamman idan nai wanka zan fita. Idan shima kuma na sa hula ko manyan kaya nakan dubi madubi in gani shin yaya kayannan sun min kyau ko ba su min kyau ba. Hular ta dace da kayan ko ba ta dace ba. A nan ne nake kallon madubi sau ɗaya.

Gaskiya na fi son zama. Ina son zama sosai sosai don a rayuwa ta a wuni. Zaman da na ke yi ya fi tsayiwar da nake yi yawa dan ko wurin aiki. Mafi yawanci ina aikina a zaune ne, sai dai idan ya caɓe min, na kan mike tsaye domin in gyara abubuwa. Amma in dai aikina na tafiya nomarl lafiya, lau a zaune na ke aikina gaskiya.

Rubutuna yana da kyau sosai sosai. Sodai na tsaitawa nona yin rubutu a hankali cikin natsuwa, kuma inda dimme karatu idan yazo ya karanta, zai gane abin da na rubuta.

Sosai ina zuwa kasuwa in yi ciniki, in yi siyayya saboda ko cefane idan za a gida na ni nake zuwa inje inyi da kaina. Duk abin da nake so na kanje kasuwa in siya. Na fi gane haka.

Ina kammala ayyukana cikin sauri domin gaskiya na ƙware akan ayyuka. Na iya ayyukan da nake yi sosai sosai kuma na ba su mahimmanci sosai sosai shi yasa nake yinsu cikin sauri.

Ina fita kasuwa ta tun daga misalin karfe huɗu na yamma, hazzuwa lokacin da ya sauwaka. Karfe huɗu, huɗu da rabi duka ina fita. Amma dai bana wuce karfe huɗu da rabi nake fita wurin kasuwanci na domin nakan ba wa kasuwanci na muhimmanci sosai sosai.

I mana! Ina karanta jarida musamman da safe saboda jarida za ka ga labarai kala kala daban daban. Abin da ba ka sani ba ma za ka ganshi a cikin jarida. Musamman jaridar nan ingantacce ce, za ka karanta labarai kala kala daban daban, abin da duniya take ciki ma za ka sani cikin ƙanƙanin lokaci zaka karanta ta.

Ai mana, kana iya yin iyo a ruwa anyi linƙaya domin iyo in ka iya iyo a cikin ruwa yana ƙara ba ka wani adventure wanda ba fata ake ba. Idan wani hatsari ya samu na kai ka na jirgin ruwa, za ka iya iyo ka ceci kanka. Harma ka ceci wani.

Sa'di jam'a'adda a kullum makam ina yi da safe in na tashi daga bacci ina yi, in na idadda sallah, sallah asuba, sallah azahar, sallah laasar, sallah magariba, sallah isha. In zan kwanta ina bacci, in zan fara aiki ina ya yin addu'a. Idan na kare aiki ina yin addu'a. Koda wace dai ni a cikin yin addu'a na ci gaskiya.

Ina shan ruwa mai sanyi amma ba sosai ba amma ba mai sanyi sosai ba, ɗan saffa-saffa. Domin shan ruwa mai sanyi sosai yakan haifar da matsala ta mura ko ciwon kai ko kuma sumtin dai abu ciwon da suka shafi wanda sanyi yake haifarwa.

A'a, ina sasanta rikici a aiki musamman idan ma'abota yaran da nake abun nan suna rikici. Nakan ji me ya faru ta nan ɓangaren, me ya faru ta nan ɓangaren. Na tattara bayanan kowa da kowa sanyi adalci in daidaita ma'amalolinsu sai kaga an zauna daidai a wurin aiki.

Muna amfani da ruwan rijiya. Idan ba a kawo famfo ba. Kwarai da gaske muna amfani da ruwan rijiya sosai ma, sosai. Saboda inba ruwan famfo. Dole ka ga sai na rijiya za a yi amfani da shi. Kuma rijiya akwai rijiyar bartsatse, akwai rijiyar kankare wadda ake sa guga a jawo ruwa.

Ina sauraron rediyo mana sosai ma saboda ina jin labarai, musamman labarin da ban karanta ba a gidan rediyo iken de shi akwai shirurruka daban daban wanda nakan saurari rediyo inji su wanda jin su yana amfanar da ni. Gaskiya jin rediyo dai abu ne mai amfani. Ina jin sa saboda yana amfanar da ni sosai sosai.

A ƙarshen mako na yakan zo min ranar Juma'a nakan shirya in je masallaci in yi sallah, in yi addu'a, in yi ziyara. Tabbas Juma'a ita ce take kasancewa ƙarshen makoɗina, sati zuwa sati na ni Juma'a ce.

Ƙwarai dagaskene mana. Nakan rarraba da mutane musamman wanda na fi su ƙarfi. Nakan rarraba masu abinci domin ya amfanesu ya kuma taimakesu. Domin idan nayi haka, nima Allah zai taimake ni. Ban san ta inda Allah zai taimake ni ba tabbas ina rarraba abinci ga mutane.

Ah gaskiya kowanne ina so, ina so kaya mai zaƙi, ina sa kaya, ina son kaya masu gishiri gishiri musamman nama. Naga dole akwai ɗan gishiri gishiri a ciki musamman lemo. Ina shan lemo sosai sosai.